A'a ina cin abinci a shagon maman Suleiman a ko yaushe nake a wurin aiki. Shi wannan abinci akwai kala kala in zaka samu semo, tuwon shinkafa, shinkafa da wake ko kuma teba. Kwarai da gaske wannan yana nuna cewa maman Suleiman ta yi abunci a wurin da muke aiki kuma mutane da dama sukan je su ci abinci ga sauƙin farashin plate na abincin kwarai da gaske.

A ƙwarai da gaske idan ina so in gabatar da aiki ko wane iri ne, nakan zanna in tsara shi, in fitar da plan nashi sannan kuma ya kasance ina da experience na gudanar da aikin. Saboda haka zan tsaya in natsu in tabbatar da aikin da zanyi, zan yi shi cikin ƙwarewa tare da kuma cimma nasararsa saboda na fahimci shi. Zan iya yin aiki mai kyau saboda na ƙware a wannan fanni. Saboda haka ayyukan da duk zan shirya zan tsaya in yi nazarin menene zan yi achieving in yi nasarar samun wannan al'amari a lokacin da zan gabatar da wannan aiki. Saboda haka nake zannawa in tabbatar da wannan aiki zan yi shi da quality ko kuma da inganci. Wannan yake nuna cewa zan iya yin nasara ga wannan aiki. Yauwa shine abin da nake tsaya in shirya a kowane lokaci zan gabatar da kowane irin aiki.

Kwarai da gaske ni mutum ne mai son motsa jiki a kowane lokaci, musamman har in na, a, kwanta barci bayan na gama cin abinci. Na tashi na yi abubuwan da suka dace a cikin gida. Nakan sa, a, kanbas dina da kuma kayan, a, gudu kamar in kama street ko hanya in tanyi gudu na misalin awa ɗaya a kowane lokaci. Ko kuma in ce kullum nakan samu lokacin misalin karfe huɗu na yamma sai in hara wannan jogging na tafiya mai ɗan nisa wadda tarihin ɗin za ta iya ɗaukar awa ɗaya ko kuma daga minti talatin zuwa awa ɗaya in ce in dawo a gida na. A lokacin ne zan ji jikina ya ba ni hadin kai, zan ji ba wani kasala sai zan ƙara watsa ruwa domin in ƙara zannawa in ci abinci da lafiya. Yau wa domin motsa jiki yana ƙara bunƙasa rayuwar ɗan adam. Wannan yana ƙara bani damar samun experience don motsa jiki yana ƙara tabbatar da lafiyar mutum a ko ina yake.

Kwarai kuwa, nakan sha ruwa mai sanyi a lokacin da ake zafi yauwa ko kuma na gama cin abinci kuma ya kasance wannan yanayin da nake, na ci abinci akwai buƙata na sha ruwa mai sanyi. To wannan yana taimaka mun wurin in na gama shan wa'inan ruwa, in ji jiki-jikina ya samu wato natsuwa da kuma yanayi mai gamsarwa a rayuwa. To wannan yana taimaka mini a kowane lokaci na gama cin abinci kuma ma, kuma kuma na gama cin abinci ma, irin na ɗan ɗauki awoyi wanda abincin ya gama kuma ya soma digestion kuma ya fara wargajewa a cikin jikina, nakan samu ruwa in ci gaba da sha domin suna ƙara inganta wato ingancin rayuwata na yau da kullum. Lalle kan shan ruwa ga irin ɗan adam wato abu ne mai kyau. Lalle nakan sha ruwa a kowane lokaci kuma ruwa ma mai sanyi amma a lokacin da nake buƙatar su, a lokacin ƙila wannan yanayin akwai buƙata a sha ruwa mai sanyi nake sha ruwa mai sanyi.

A nakan share ƙurar a muhallina musamman a gidana, a kullum ko wace safiya idan, a na fahimci ainihin environment dina ko in ce ɗakuna na da kuma wurin bacina ya cancanci in share wannan a ƙura, musamman saman littafai da ainihin cupboard dina da kuma talabijin ɗita. Nakan ɗiba su koɗa ƙura ta sauka a gare su a lokaci lokaci nake sharewa musamman a kowace rana. Haka a wurin aikina in na fahimci kayan da nake aiki da su sun yi ƙura suma nakan yi amfani da wannan dama in share wannan ƙura a kowane lokaci domin in tabbatar da muhallina yana cikin tsabta sosai.

A kwarai dagaske lalle nakan ji daɗi a rayuwata cewa wata ya zo ƙarshe kuma a lokacin da zan iya ansar ladan aikina. A kowane ƙarshen wata ko kuma a lokacin da na san lokaci yayi na in karɓi albashi. Domin albashi wani ɓangare ne da ke taimakon ainahin shi mai gabatar da aiki a rayuwarshi na ya biya bukatunshi na yau da kullum. Domin shi albashi wasu abubuwa ne da suke zuwa ga mutum na ainihin, a cigaban rayuwarshi. Toyaza ai ka samar da wannan cigaban rayuwa, sai ka yi aiki tuƙuru wato aiki hurjanjan domin ka samu biyan buƙatar abubuwan da za ka jijjuya a rayuwarka musamman su kuɗi. Sune abun da suka ƙunshi abun da aka ce ma albashi. Saboda haka za ka yi amfani da wayannan a alkairi da ya shugoka domin ka inganta rayuwarka. Lalle ina cike da farin ciki a duk lokacin da zan ansar albashi. Ware.

A an haife ni alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da uku. Rana ce wadda idan ta zagayo na kan yi bikin birthday nawa ko kuma ranar da aka haife ni. Yauwa shi ne, a zuwa yanzu ina cikin shekara ta arba'in da huɗu a wannan lokaci.

Lallai kam nakan shisshirya dukkan wasu abubuwa da za su iya kasancewa lalata su lalace. Nakan yi ƙoƙari in kawar da wayannan abubuwa in kai su cikin ɗakuna in aje yauwa ko a cikin store. Domin idan ruwa za su zo za ka iya shirya naɗe, za ka iya ma samar da abin tarawa domin ka samu amfana da wayannan ruwa da za su sauka. Sannan kuma kasan ruwa su kan zo da iska to kuma ana ƙoƙari a kowane lokaci a muhallinka ka kwashe kayan da za su iya samun matsala. Sannan ka tabbatar da rufin gidanka ma yana cikin shiri kafin su saukar ruwan sama. Lallai mukan shirya a kowane lokaci idan ruwan sama za su sauka musamman a damuna. Mukan shisshirya abubuwan da ya kamata a kawar da su ko kuma a inganta su domin tsiratar da lafiyar wannan al'amari. Lallai kam muna shiri a lokacin da ruwa za su sauka. Kafin su sauka za mu yi dukkan abun da ya kamata mu yi na ƙoƙarin ganin cewa muhallinmu yana cikin a natsuwa da shiri domin samar da ruwa ingantattu a kowane lokaci.

Nakan yi ƙoƙari na kare kaina ko muhallina musamman iyalina daga matsalar cizon sauro musamman in za mu kwanta mukan samar da ainihin gidan sauro wanda ake ce ma net. Lalle idan zan kwanta nakan shiga cikin gidan sauro yanzu ma haka a wannan magana da nake ina cikin gidan sauro wanda sai dai na ji kukanshi a waje amma ba zai samu dama cizo na ba. Lalle kan nakan yi kokari a ko wane lokaci idan lokacin bacci ya yi na ɗaɗaura net ɗita ko kuma gidan sauro na na samu shiga ciki in samu kariya daga cizon sauro. Lalle gidan sauro ya taka muhimmin rawar gani naganincewa ɗan adam yana amfani da shi domin kare lafiyarsa daga cizon sauro.

A nakan je shago wanda a ko da yaushe nake da buƙatun yau da kullum musamman chemist da kuma probation stores ko kuma shagon sai da kayan masarufi irin su sabulu, man shahi, a gishiri da magi. Haka kuma wurin lafiyata nakan je shagon sai da magani musamman chemist wanda za ka iya siyan paracetamol, malaria tablet da sauran su. Lalle wainnan shaguna su ne na hi bada muhimmanci a gare su. A ko da yaushe nake da bukata ta musamman domin za ga yawa in sawo abun da nake da bukata. Kwarai dagaske.

Sosai sosai nakan yi aiki da kwamfuta musamman idan ina gudanar da aikina na typesetting ko kuma typing da kuma ziyartar shafi na intanet. Domin aiki da kwamfuta gare ni abu ne wanda ya samu asali ta samun yin Diploma Certificate na ƙwarewa a wannan fanni na amfani da kwamfuta. Kwamfuta ta zamo abu mai amfani ga rayuwar mu ta yau da kullum musamman ɗalibai da kuma masana'antu na gabatar da ayyuka yau da gobe. Yau wa lalle kwamfuta abu ce mai mahimmanci tana ƙara ma ɗan adam ilimi da kuma sanin ƙara ƙirƙiro abubuwa na fasaha a yau da kullum. Lalle nakan yi amfani da kwamfuta wurin gudanar da aikina kwarai da gaske gaske.

To, wadda nake gaishe da mutane a unguwata ko kuma a eriyar da nake zanne da mutane. Lalle idan na cimma mutane suna zane, na kai musu sallama, in ce na gaishe ku kuma in yi sallama da cewa, "Assalamu alaikum, muna lafiya?" Za su ce mini, "Lafiya ƙalau. Ya aiki an dawo lafiya?" In ce, "Lafiya lau. Ya mutanen gida?" Za a ce mini, "Lalle mutanen gida suna nan lafiya lau." To gaskiya, ita wannan ɗabi'a ta ainafin na'am-na'am da mutane a duk inda ka haɗu da su, sallama da kuma yin al'amura waɗanda suka shafi ainihin zamantakewa yana da daɗi sosai. Lalle kan na kan zanna da mutane mu yi maganganu na waɗanda suka shafi muhallinmu da rayuwanmu kuma har mu rabu cikin lafiya da zama lafiya. Wanda idan kuka rabu kuma zuwa wani lokaci za ku sake haduwa, ku gaishe da junanku da cewa, "Malam wane kana? Ina ne? Ban gan ka ba duk yau. Lalle, lalle na yi tafiya ne amma na dawo." To, sannu da zuwa, sannu da zuwa. Haka muke mu'amalanmu a cikin unguwannanmu da garuruwanmu.

A cikin 'ya'yan itace da na fi so ya hada da irin su Mangwaro, a, Apple, a, Guava da kuma Ayaba da kuma Lemo. Nakan so in lokaci-lokaci na je kasuwa na sayo irin waɗannan kayan marmarin har muke zanna mu sha su tare da iyalina. Lallai kam na fi son Mangwaro, Ayaba, Lemo, a, Apple da sauran kayan itace na marmari masu daɗi. Lallai kam nakan zanna in ci har in gamsu da waɗannan itace. Musamman idan ka samu aka fereshi Mangwaro ɗin aka kawo aka yanka ita Ayaba ɗin, wato kayi you know fruit na su, za ka zanna kana shan su cikin jin daɗi da nishaɗi. Musamman har dai in na kai Azumi. Yauwa.

Eh ina iya dafa abinci musamman idan ina da bukata. Lalle dafa abinci a kowane lokaci yana da muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Eh in ina so in dafa abinci nakan tanadar da kayan haɗi irin su gishiri, man ja, magi da yaji. Nakan zo kuma in samar da kayan miya na haɗa su na yayyanka su, in yi salizing ɗin su kuma in daddatsa su dai dai waza su ba ni, aah, ɗanɗano mai daɗi. Sannan in zo in tanadar da ainihin gas cooker ɗina wanda nakan wanke shinkafa da taliya. Bayan na soya man ja, na sa kayan miya sun soyu zan zuba ruwa a lokacin da kuma zan dawo na wanke shinkafa ta na zuba a cikin tukunya. Wanda shinkafa dinnan za ta yi tafasa ɗaya, biyu, uku a lokacin da ta rage ƙarfi sai in ɗauko taliya kuma in zuba. Bayan na zuba wannan ingredient irin su gishiri, magi, man ja da yaji zan fara ɗanɗanawa in ji in ɗanɗanon ya kai wanda nake sonsa, sai in ci gaba da dafa wannan abinci har lokacin da ya nuna sai kuma in ɗauko shi in zuba a kwano. In ci gaba da ci har Allah ya sa in ƙoshi sai in sha ruwa.

A ƙwarai da gaske, nakan yi ƙoƙari a kowane lokaci kamar da safe, bayan nayi kokari na shishshirya abinci, kafin na ci abinci zan yi kokari in yi clearing ko in share dukkan wurin da yake da ƙura a ɗakina domin tsaftace wurin ya zama kome za ka gan shi tsab tsab tsab ba ta dare da ƙazanta ba. Sannan ina ƙoƙari a kowane lokaci indai ina cikin gida zan iya share ɗakina kamar sau uku a rana. Wannan yana tabbatar da cewa tsafta tana ɗaya daga cikin abin da ka kan inganta rayuwar ɗan adam a kowane lokaci.

Ah, ina da takalma ƙwara biyar, wanda, a sati nakan jujjuya ko wacce rana akwai talkaman da nake sawa, daga ranar Monday, kokuma Litinin har zuwa Juma'a. Wato ko wacce rana, nakan sa ƙafa ɗaya, wato talkami kala guda. Gobe ma zan canza zuwa wasu kala. A ko da yaushe nake ƙoƙarin in yi wannan canje-canje domin ina jin daɗin haka a ko da yaushe,

Eh ɗaya daga cikin abincin da na fi so a kowace rana shine in yi ƙoƙari in ga na samu tuwon dawa, miyar kuka a matsayina na malam Bahaushe. A ko da yaushe na kan so in samu kuma sauyin abinci kamar tuwon shinkafa, miyar taushe wato ganye kenan. Aaa wannan abinci kala biyu dinnan a rayuwata ta malam Bahaushe na fi son su a ko da yaushe. A lokacin da kuma na ka so in ɗan ƙara samun kayan marmari dangin abinci, na kan samu fura da nono ta ji nono sosai in sha. Wannan yana ƙara mini lafiya a jiki a matsayin wannan aaa tsari na cin abinci na.

Wato dangantaka ta da abokan aiki. A ko da yaushe na ke, na kan yi ƙoƙari na gaccewa, na tsare mutuncina da kuma haɗiye kwaɗaina a kowane irin al'amari a wajen aiki. Domin za a iya ba ka amana ka gudanar da aiki ba tare da ka yi almundahana ba ko wani cin zarafi. Wannan ina kokari in kiyaye mutuncin ofis dina tare da karɓar baƙi idan suka zo a ofis a lokacin da muke gudanar da aiki. Nakan ƙoƙari in inganta aikina ya zama aiki ne mai kyau ko da maigidana ya gani zai yaba. So saboda haka, ina dangantaka ta da aiki, abokan aiki kuma ƙware dagaske. Nakan yi ƙoƙari in gaccewa lallai abokan aikina na mutunta su kamar da suke mutunta ni. Kuma zan yi ƙoƙari in akwai nakasa da ni, in ga na koya musu abin da ba su sani ba a wannan aikin nawa. Kuma nakan ƙoƙari ni kaina in yi ƙoƙari in samar da ci gaban aikina ta hanyar mu'amala da waɗanda suke sama da ni a wani aiki.

Ah, mafi yawan lokaci na fi son na zanna a kujera, fiye da in zanna a saman tabarma. Domin kujera, zaka ji ka kaɗan saki ƙafafun ka bayan kana zanne, kana iya wata ya su a lokacin da kake son ka wata ya waƴannan ƙafafu na ka a wurin da kake zanne. Gaskiya mafi yawanci, na fi son in zanna saman kujera, fiye da in zanna saman tabarma. Domin tabarma idan ka zannata ɗan lokaci kaɗan, kasala za ta zo sai ka ji bari ka kwanta. To kaga zama, in dai har zama za ka yi ba tare da kasala ba, to zaka iya daɗewa a zanne a wurin da kake zanne saman kujera.

Ah ai wannan ni gaskiya bana jimirin jure zafi a kowane lokaci. Ko a lokacin sanyi nafison sanyin ma mai tsanani bisa ga ace akwai zafi domin rayuwa sauyi sauyi ne. Wani dakji ya ce yafi son zafi bisa ga sanyi amma ni dai gaskiya nafison sanyi yauwa bisa ga zafi, yauwa.

A, a matsayina na ɗan adam a kuma yankin da nake, nakan yi ƙoƙari in magance koke-koke musamman ga mutanen da nake ganin ina sama da su, na magance musu matsaloli. Musamman magance koke-koke yana, ya haɗa da idan mutum na da matsaloli na kuɗi, za ka iya taimakon shi domin cimma nasa buri. Idan kuma baya da lafiya, kana iya ƙoƙarin ka samo masa magani. Kaga wannan dukka yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce magance koke-koke. To saboda haka ina ƙoƙari in kuma ji ra'ayoyin mutane, menene yake damun mutum, sai in ina da hali sai in ƙoƙari in ma-magance masa matsalar da ke damunsa.

To kamas sanin kowa ne a kowane lokaci, indai kai ma'aikaci ne, ɗan kasuwa ne to a ko da yaushe za ka iya tsara lokacin da za ka gabatar da aiki. Nakan je aiki, nakan je aiki a ma'aikata ta, in fara aiki ƙarfe takwas na safe a kowacce rana kuma nakan tashi aiki na a ƙarfe ta-- a huɗu na yamma. Yauwa, domin fita aiki da wuri yana ƙara inganta, a, aikinka kuma da ƙara sanin mukamar aiki a inda kake aiki. Fita aiki latti kuma wani abu ne da zai sama maka matsala ba tare da ka gane mafitar abin da ka zo koyo ba. Saboda haka samar da lokaci, a, lokaci wanda ke isasshe ka zo da wuri wurin aiki kuma ka tashi a lokacin da aka shata, wannan zai ƙara maka ainihin, a, abin da aka ce ma, a, ƙara buɗe ƙwaƙwalwa wurin wannan aiki tare da samun Nasarori masu yawa a tare da shi.

A'a, haqiƙanin gaskiya ina amfani da wayar Android mai suna Redmi Note 10S. Lalle wannan wayar Android ina jin dadin aiki da ita sosai. Yanzu haka ma aikin da nake gudanarwa da ita ce nake yi. Kwarai. Wannan.

Muryata wani bi mutanen ma da suke sauraron wanda nake magana suna cewa muryata tana da ƙarfi. Wani bi kuma ni in na fahimci cewa ina murya da ƙarfi a cikin manya haka na jin kunya nakan sassabta muryata ta zo a hankali watosu a da laushi laushi. Amma ka san su ƴan adam akwai wanda Allah ya halitta da murya mai ƙarfi da kuma mai sau laushi laushi to ni kowanne na haɗa.

A hakaƙanin gaskiya ina jagorantar mutane har dai idan suka ba ni amana wurin tafiyar da kowane irin al'amari. Nakan tafi in tabbatar da cewa inda za su tunkari wani abu, na riga na je na yi wurin, na gudanar da bincike kan abin zai zo alheri gare su ko sharri. In sharri ne zan yi ƙoƙari in kare su daga wannan shar rin.

Kware da gaske nakan ba da shawara a wurin aiki, domin ba da shawara a wurin aiki yana ƙara kawo inganci na shi wannan aikin da ake. Saboda haka bana wasa wurin ingantciwa in akwai buƙatar gyara ga kowane irin lamari ne na ba da shawara mai inganci domin a tsabtace wannan aiki da inganci a duk inda za a kai shi, a tabbatar cewa wannan masu hankali, masu hankali suke wannan aiki. Kware da gaske shi kowane irin aiki yana buƙatar shawara da kuma ilmantarwa domin a tabbatar da an yi wannan aiki a ingance ba tare da an sami wata matsala ba, wanda zai nuna cewa idan wannan aiki ya fita daga inda aka gabatar da shi ko ina zai zama a wannan zai iya zuwa tare da nuna cewa wannan aiki yana da muhimmanci kuma da inganci wanda har wasu za su yaba. In ma abune wanda za a sayi da kuɗi, mutane za su hanzarta su kashe kuɗinsu domin mallakar wannan aikin da aka yi. Yauwa, kawo misali muce wanda ke yin biredi. Idan ka zo ka yi biredi ka inganta shi ka sa mashi fulawa da suga da kuma tsafta aka tsaftace shi, to su mutanen da za su yi wannan aiki in ka ba su training ko kuma ka ba su atsa'a yanda za su yi su inganta wannan aiki, haka shawara ta yi, ah, muhimmanci ke nan.

Gaskiya ni bana amfani da Bluetooth saboda shi Bluetooth wani abu ne wanda a sai in ba ka son ƙara ta al'umma a inda ka ke, shi ne za ka sa Bluetooth domin ka saurari abun da yake a cikin wayarka. To amma shi Bluetooth wani abu ne wanda ni na bayar da shi a zuwa wurin aiki. Kaman irin ƙila ana son a yi wani, ah, sadar da zumunci a yanar gizo tsakanin kai da wasu mutane da suke nesa da kai, za ka iya sa Bluetooth. Yauwa domin ka saurari wannan murya tasu cikin inganci ba tare da wanda yake kusa da gare ka ba, ya sa ka zama, ah, hankalin ka ya rabu biyu. Yauwa amma ni bana amfani da Bluetooth a ko'ina in ba lalle bane ya kama dole. Amma mafi yawanci to abin da nake yi ina yin shi ne da kunnuwana na basira in saurari abun da ke hitowa daga wayata in kuma gamsu da abun da nake saurari.